Nakan jurewa zafi ta hanyar amfani da mahuchi inyi fiffita, ko kuma na yi amfani da fan fanka kenan (electric) fanka, na yi amfani da ita in ina da wuta, ko kuma na yi amfani da wajen yin wanka akai-akai sabida kar zafin ya dame ni.